Nafi zuwa shagon sayar da kayayyakin masa rufi na yau da kullum. Shi ne kamar shagon da ake sayar da taliya, magi, gishiri, madara, sukari, fiyawata, kati da kayan ma'amala na yau da kullum. Ko cikin magin akwai Onga, akwai Mr Chip, akwai tera. Kai a shagunan ana sayar da Maclean, Brush, fiyawata, madara Nescafe, ashana, minsileto. Danna fi zuwa dai wannan shagon. Shi ne wanda na fi zuwa. Masu yin wannan sune kayan masu rufi na yau da kullum. Su omo, su sabulu duk ana sayarwa a nan.

Na fi son koren fure domin shine yake gyara idanu wajen gani. Ina fison koren fure haka. Shine irin na shuke-shuken fulawa, ƙananu da manya wanda nake fatan insha Allahu indai na mallaki gida zan sa shi a ciki. Na fison wannan launin furen shine.

Na fi son yin wasan gem a waya na ƙwallo. Na fi son yin irin sa gaskiya. Na fi son yin wasan ball a waya na ƙwallo. Na fi son yin wasan ball a waya haka na ƙwallo. Watau ma'ana wasan ƙwallo idan aka ce wasan ƙwallo shine wasan game wanda za ka yi shi da ƴan wasa. Haka na ball irin su Messi, su Ronaldo da Su club Side. Na abun nan na ball. To na fi son yin irin wannan wasan idan nayi yakan bani nishaɗi. Na kamfin jimawa ina yin sa gaskiya sosai da sosai. Na fi son sa.

Abu mafi muhimmanci a cikin abotantaka shine gaskiya da riƙon amana da son juna tsakanin Allah ban munafunci da tausasawa da taimakekeniya. Shi ne abin da ya fi dashi. Domin ma ita abota gaba ɗaya sai hali ya zo ɗaya ake yin ta. Sai hali ya zo ake yin abota. To na kusan irin wannan. Shi ne, na kusan wannan. Shi ne muhimmancin ma abotaka. Don idan dai babu taimakekeniya da son juna abota, to ta zama sai ba abota ba. Ta zama munafunci. In ka ga wani abu zai samu abokinka ka taimaka maka ko wani abu ka fita rike. A tare da ya, yaudarar ba da munafunci da ƙin juna. Na kusan yin wannan. Shi ne ma muhimmanci a cikin abokantaka. Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine gaskiya, mutunta juna haƙuri da yawa da kullum, da zama da amana. Da mutumin da Allah ya haɗa ka ke abota da shi ne mafi muhimmanci. Gaskiya, ƙa'urar Allah da riƙon amana a cikin abotaka.

A'a gaskiya bana amfani da mataimakin murya saboda ni ban ma ga meye amfani da mataimakin murya ba. Dan me za ka yi tare da shi ga muryar ka? Inda Allah ma ita ina za ka yi amfani da wani abun waishi wanda zai taimaka ma akan murya wai dankama ƙale. Ta rashin gaskiya ne zai sa ka can ja murya ka, ka maƙale ta don kawai aikata wani abu wanda ba dai, dai ba. Bana amfani da wani abu mataimakin murya gaskiya. Tsar nake fito da murya ta nayi magana da ita.

Ina sha ruwa mai sanyi, ina sha ruwa mai sanyi saboda ina jin daɗinsa, musamman lokacin zafi. Da rana nakan sha ruwa mai sanyi saboda idan ka shiga jiki, idan ka sha ruwa mai sanyi, to shine zai koro ruwan zafi da ke jikinka ya fitowa. Don haka ina sha ruwa mai sanyi, ina sha ruwa mai sanyi, ina sha ruwan sanyi. Ina son sa. Ba ma 'yarwa, duk wani abu mai sanyi haka ina shansa. Duk wani abu mai sanyi ina sha kamar lemo, lemon kwalba, lemon roba, da dai sauransu duk ina sha.

Lokacin da na kamu da mura ina shan maganin mura. Lokacin da na kamu da mura ina shan maganin mura. Kai a cikin maguna akwai Qualtime, akwai Actifide, akwai Syrup haka magunguna na mura duk ina shan su. Na kamu, lokacin ma dai da mura ya kama ni, farko abin da nake yi, na kan fara zuwa kemis sai a ba ni magani na sha haka.

Ina amfani da matashin kai guda biyu. Ɗaya, wani zubun nakan sa shi a wajen ƙafata, wani zubun kuma nakan haɗe su ɗaya kan ɗayan. Na ɗora su, na kwanta tare da su haka domum nafi jin daɗi ko kuma daya in sashi ta gefe na haka in kwanta jikinsa. Nafi jin daɗi. Ina amfani da matashin kai guda biyu. Ina amfani da matashin kai guda biyu. Ina amfani da matashin kai guda biyu. Ina amfani da matashin kai guda biyu. Ina amfani da matashin kai guda biyu. Ina amfani da matashin kai guda biyu.

Na fi son wasan tsere, na fi son wasan tsere, da basketball, da polo, da golf, da table tennis. Na fi son irin wannan wasannin. Na fi son wasan tsere, table tennis, da ball, da golf. Na fason wasan duk wannan. Su ne suka fi ɗauke mun hankali. Na fi yin game ma ni a wasan ball. Dan tafi ɗauke min hankali na fi son ta sosai da sosai.

Ina share ƙura babu adadi da na ga yanayi, ya canja abu yai kai ko ɗakina ko nikaina ko wani abu da na ajiye yai ƙura haka, nakan share ƙurar na karkaɗe ta, na fitar da ita domin tsabtsab wuri in, ya tsabtsab ya fi kyau. Ina share wa a wannan yanayin haka. Ina share ƙura ta wannan yanayin sosai da sosai.

Ina amfani da tsintsiyar kwakwa, tsintsiyar laushi duka ina amfani da su amma wacce na fi amfani da ita ce tsintsiyar laushi domin tafi fitar da ɗaki. Duk ƙanƙantar datti idan ka saka tsintsiyar laushi za ta kwashe, za ta share ma ita kuma tsintsiyar kwakwa manyan abubuwa da babban guri saboda ta fi tsintsiyar laushi ƙwari da shara. To, na fiɗe amfani gaskiya da tsintsiyar laushi.

I, ina motsa jiki kullum a ɗakina. Nan nake motsa jiki, in yi tsalle-tsalle, in ɗanyi jogin in sa earpiece kunne. Ina taɗan jogin in motsa jikina ko in ɗan yi yawo in zazzaga. To shi ne dai duk kalan motsa jikina da nake yi. Haka nake yi. Ina motsa jikina kullum. Ina motsa jikina kullum a ɗakina haka ko in tafiya mai nisa haka. To duk ta yanayin da nake yi motsa jikina kenan.

Ina iya duba lambar QR, ina iya duba lambar QR saboda yanzu zamani ya zo da lambar QR akwai sauƙin duba, musamman ta zanda ma. Ko abu haka in zaka yi scanning ɗinsa, in dai babba waya ce mutum yake da ita, wadda zaka duba QR kawai da ka sa fuff zaku yi scanning. Ku duba ba tare da wani walan tsashi ganin fitanan ba. Haka ina duba lambar QR sosai da sosai.

Eh ina sanya tunatarwa don ayyuka. Ina sanya tunatarwa sosai. Da hanyar tunatarwar ma da nake sawa kala kala ce akwai alarm da nake saita da lokacin da zanyi abu akwai kuma notebook da nake sawa na sa reminder sannan kuma nakan yi screenshot na abu na ajiye a wayata ko kuma na saka shi a cikin kaina. Duk lokacin da nake buƙata abun nan to in sha Allah a cikin raina bazan manta ba zan ɗauka ne, zan tuno shi a kaina ne ko alarm ya tunasar da ni ko kuma reminder ko notebook ɗin da na rubuta ko kuma na cike cikin hotunana ina zaune kawai zanga abu sai in tuno zanyi abu kaza sai inje in aikata.

Na fi son kayan ɗaki irin abun da ya kama daga kan kujera, katifa, kafet, mirror, su dubaida, bedsheet cover, wardrobe. Inna fi son irin waɗannan kayan ɗakin wanda zan ajiye su nayi amfani ayau da kullum amma ban fiye san cika ɗaki da kaya ba kamar mace.

Na fi son, a 'ya'yan itatuwa na wasu ina son lemo tufa, lemon zaƙi nake nufi, sannan ina son gwanda, kankana, abarba, ayaba ina son su, sannan ina son mangwaro, ina son gwaiba, ina son inabi, ina son dabino sosai, ina son kwakwa duka ina son su ina son dankali.

Muna da botikai guda goma a gida. Ina da botiki na ba a banɗaki na. Ko yayyena duk suna da botiki. Nazifu na da shi, Abba na da shi, Ahamadu na da shi, Murtala na da botiki, Nura na da botiki, Baba ta na da shi, Baba na da botiki. Hausu, Hauwa duk suna da botiki ko ina 'yan gidanmu suna da botiki. Don haka ya kama ki ma muna da botikai guda ashirin da muke amfani da su. Akwai wanda yake saka a banɗakuna, akwai wanda kuma yake ajiye sarari da duk botikin da muke amfani da su shine.

I, ina ba da shawara aiki sosai da sosai. Inna musamman na ga za'ai abu na kuskure wanda bai dace ba, zan ce, "Kada, ai kaza, ai kaza, ai kaza a tsatstsara yan da aka." In naga kuma an yi abu ko an tambaye ni shawara, to zan yi ƙoƙari na ga in na ba da shawara don a kauce wa wannan ainihin matsala.

To gaskiya, ni ban fiye kallon madubi ba. Shine magana ta gaskiya amma ina kallon madubi lokaci-lokaci. Haka ina zo giftawa ko na je wajen aski nakan kalla. Ina kallon madubi a ƙalla dai a ƙasa ba a wata sau kamar goma sha biyar ko ashirin haka. Saboda ni madubin ma fashi ne da ni ma. Amma dai da haka dai ina bukata ina kalla madubi a jikin window ko a jikin mota ko wani abin na ga wucewa yake.

Irin wasan da nake yi a waje shine wasan ludo a game a waya haka, amma ko ina yin whot ko kuma in je in yi wasan bal haka ko wasan tsere, ko wasan doki haka duddai ina yin irin wannan wasanni na nishaɗi ya ɗaukake wato su ne wanda nake yin in na fita a waje. Wannan wasannin kalolin su nake yi. Saboda shine wasannikan da na yi.

To, inda nake magance ƙoƙa-ƙoƙe ina magance ƙoƙa-ƙoƙe ta hanyar yanda zanyi nayi ƙoƙari na ga na sha kan matsalar ko na bibiye diddigi ko nayi tambaya meyasa a kayi kaza, me ya faru domin a daina a gaba. Sai in je in tambaya, sai in kawo solution ko in bada hakuri. Wani zubin ma idan abun nayi sai in ɗau laifi na ince eh ayi hakuri ni ne banda gaskiya ta haka nake magance ƙoƙa-ƙoƙe.